Yadda ake gaisar da mutane ko yadda nake gaisar da mutane hanyoyi ne ma banbanta kuma akwai, akwai hanyoyi akwai hanyoyi mabanbanta na gaishe da mutane. Nakan durƙusa ga manya wani lokaci amma addinina bai yarda da wanan durƙusa don gaishe da na gaba ba. Abin da yafi shine ka masa sallama "Assalamu alaikum, barka da safiya" ya al'amura, ya gida, ya mutani. Akai wani lokacin kuma nakan iya gaishe da mutane da larabci in ce "Kaifa asbahti" ko "Kaifa asbahta" in namiji ne. Mace ne in ce mata "Kaifa asbahti", inda in ce masu "Kaifa asbahtum" ya ko kata shi sai su ce "Alhamdulillah" sai in ce "Wa kaifal durasat" or "Wa kaifal al'amurat" in mutanen ɗalibai ne. Idan kuma abokina ne sai in ce mai "Ahlan wa sahlan." Idan iyayena ne kuma zan gaishe da su cikin ladabi da biyayya. Ina kwana? Lafiya ƙalau, an tashi lafiya? Alhamdulillah, ya gida, ya barka da asuba. Za su yi mana addu'o'i, su yi mana albarka da fatan alheri. Za mu tashi mu tafi. Idan mun haɗu da wani babba a hanya kuma kan yi masa sallama, shi ma, shi ma zai amsa mana sallamar da muka masa. Sannan kuma da mun haɗu da abokinmu daidai mu, shi kuma mu kan gaisa sallama, gaisa shi ma da hannu da hannu sannan mu ɗan fara hira ta duniya haka dai wadda ta shafi rayuwa. Hanyoyin da ake gaishe da mutane hanyoyi ne masu tarin yawa amma dai wa'innan su ne wanda mu muke yi. Amma kuma akwai wanda Yarabawa suke yi. Kabilar yoruba shine idan mace za ta gaishe da na gidan ta babba za ta durƙusa da ƙafafunta a kan ƙas ta ce masa "Good morning sir" wane ba. Idan kuma abin nan ne a wata ƙabila ma wani zai kwanta a ƙasa ne ya gaishe da na gaba da shi, wani kuma zai duka ne ya zauna a ƙasa. Ko wanne ƙabila da kalar yadda suke gaishe da nasu manyan. Amma mu a namu na musulinci abinda yafi kai sallama a amsa maka itace babbar gaisuwa ta musulinci.

Eh hanyoyin taimakawa mutane suna da yawa kuma za ka iya taimakawa mutane ta hanyoyi daban-daban a rayuwa. Wani ba mamaki yunwa ya ke ji sai ka taimaka mi shi da abinci. Kaman a ƙasata Najeriya yunwa ita ta fi ƙamari, ta yadda za ka ga mutane da yawa suna neman abinci. To ya kan te. Kaman ina taimakawa mutane da abinci wajen in na rage abinci, na ga cewa na bawa wanda su ke da buƙatar shi. Bayan haka akwai ƙarancin ilimi a wasu yankuna, mu kan yi ƙokari mu taimakawa mutane da ilimi sosai da sosai a rayuwa. Saboda ilimi yana da matuƙar muhimmanci kuma ilimi jigon rayuwa ne, ilimi kuma na inganta rayuwa. Musamman ilimin addini, ya kan temakawa mutane ta hanyoyin temaka musu da ilimin addini sosai da sosai a wasu hanyoyin ma bayan wa'innan ta hanyar ganin mutum a hanya wanda ba shi da ƙarfi, taimaka mi shi da ɗan kwabo da sisi abin da ka ke da shi da kuma taimakawa mutane da shawarwari yayin da su ke aikata wasu abubuwa wanda ka ke ganin. Za su taɓa rayuwarsu ta duniya da lahira, don sannan kuma da taimakawa mutane ta ɓangaren abin da ya shafi. Kar da ka bada gudummawa wajen cutar da wani kuma. Kar ka cutar da kowa, kar ka taimaka a cutar da kowa. Wannan ma gudummawa ce. Nan da gudummawa ta gaya ma mutum abin da ya kamace shi, abu kaza in ka yi zai taɓa lafiyanka, abu kaza kuma in ka guje mishi zaka tsira. So akwai hanyoyin taimako mabambanta. Wannan sune wa'inda suke a al'ala kuma na farko a cikinsu. Akwai hanyoyin da muke taimakawa mutane da dama bayan wa'inan.

Eh toh miƙa wata ɗabi'a ce ta mutum da yakanyi wataran idan ya tashi da safe amma ni ban ciƙa miƙa ba dan na tashi da safe. Nakan yi miƙa ne kawai idan na gaji. Galibin lokuta idan na zauna, na zauna na gaji. To, na kan yi miƙa, na kan yi miƙa da safe idan har na tashi a gajiye. Amma idan ba haka ba, wai ake miƙa ta zama aikina na kullum idan na tashi da safe sai na yi miƙa. Wannan ba abin da nake yi ba ne gaskiya. Amma dai na san kawai idan na zauna na gaji, na kan yi miƙa. Da wasu abubuwa makamantan haka ko kaje kayi aiki ko kuma kada jin yunwa, duka wannan sukan saka ka yi miƙa. Duk wannan zasu saka ka yi miƙa a lokacin aiki. A lokacin, wani lokacin ma da rana sai kaji tayi miƙa. Wani lokacin da hantsi. Idan ka shiga cikin ranan ta dan buge ka lokacin da ake sanyi shima kazo tashi daga cikinta zakaji miƙa ta kama ka to miƙa kawai ni a yadda na fahimta tana zuwa mutum ne lokaci bayan lokaci. Kuma wasu masu iya magana sukan ce wai idan mutum yayi miƙa yakan ƙara tsaho. Wanda ni ban yarda da wannan gaskiyar magana ba gaskiya. Kawai dai na ɗauki miƙa a abu ne wanda zaka yi ka ɗan tattala gaɓoɓin ka, ka, ka abun nan ka samu sauƙi daga gajiyar da kake ji. Amma magana a cewa wai miƙa in kayi zaka ƙara tsaho, ban yarda da in gancin wannan magana ba. Sai dai kawai masana in sun tabbatar da cewa hakan gaskiya ne, to sai mu yarda. Amma in ba mu samu daga masana na ƙwarai ba, ba za mu yarda da cewa wai miƙa tana ƙara tsaho ba. In har miƙa tana ƙara tsaho, sai mutum yayi ta miƙa kawai yai ta ƙara tsaho. Kaga ke nan wannan ba magana ce wadda za a yarda da ita ba ko ba haka bane. Wanan shine dalilina na cewa miƙa baza ta zama abun da take sa a ƙara tsaho ba.